Kana bi na kuɗi da yawa, ka yi maza-maza ka biya ni kuɗi na zai fi mana kyau. In ba haka ba gaskiya za a samu matsala. Ka yi maza-maza mu samu mu amince mu gama maganan nan tun da wuri. In kuɗin ta yi yawa a hannunka ai kaga ta samu matsala.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa. Ba komai a ciki ai karamin aikina ne. Yanzun nan sai in yi ma waƙar shagali kuma in yi ma waƙar mai bada hankali. Ai ba komai a ciki, duk zuwan ta ne. Ta zuwan ta ne yanzun nan sai yi ma aiki.

Dole ne in nemi izinin hutu. Ai da shike jiki ai ita abun da take buƙatan hutu ne. In ba hutu a jiki ai za su samu matsala. So kaga dole ne hutu yana bukata a jiki. Dole ne mutum ma yayi hutu.

Ai na fi son basa kawai. A ba mu basa ai, wannan zai fi mana aiki. Kana shan basa kana ganewa, kana gane inda kake abubuwan ka. Ai baya wuce hakan. In ka sha basan ka, kananan ka na shagalin ka bai wuce haka ba. Ai hakan kawai ake so.

Ai, naman da na fi so ka ga naman kifi da kuma naman, naman, naman akuya. In kaban naman kifi, ko kuma ka bani naman akuya kaganin na fison naman nan, su suka fi mun kyau. Ban da su kawai a haƙura.

Aaa, lili hakika ina son duka hotunan mana. Ai sun yi kyau kuma sun burge ni. Duka hotunan ai sun yi kyau kuma ai sun burge ni. Abin burgewa ne. Ai sun amince ma da cewa kai ne a hoton kuma sun yi kyau. Ai hotunan sun burge.

Ai kawai inda nake ije takardun aiki ai in na samu na ije su a ƙarƙashin kujeru ko kuma a saman teburi ai kawai sun fi mun abun ga in na ije su a wajen. Su ne suka fimun kawai in ka ije su a saman teburi ko kuma a saman kujera zai fi ma kyau. Inda nake ije takardun aikina kenan.

A yi wanka kuma shi wanka ai kullum kawai ake wanka. Shi wanka ba wani maganan yaushe ake, yaushe ake yin wanka. Shi wanka kowane lokaci ma kana iya wankan ka. Yanzu ma a haka yanzu na gama wanka. Yakamata kace kowa ya yi wanka a cikin lokaci, a cikin lokaci ma kowa ya yi wanka.

A inda nike ajiye makullu, makullu na a kawai a cikin aljuhu ko kuma a cikin jaka. In na sa a cikin aljuhu sunfi manko kuma in sa a cikin jaka inda nike ratayewa. In na sa su a wajen kaga hankali na a kwance ban da matsala da wani, kuma ba zan dinga tunanin cewa za su ɓace ba. Su makullin a yi wajen nake sawa kawai.

Ai ita zama ce inda ta kama kawai. In ka samu wajen zama ko a kujera ko a taburma ai a zauna, a zauna a yi hira, a yi tatsuniya kuma a sha labari ko a kujera ko a saman taburma. Amma inda na fi son zama, na fi son zama a kujera. Ka ga in na zauna a kujera zai bamu kwanciya hankali.

A'a sosai ina amfani da mataimakin murya. In ina so in tura sako kuma ba na so na rubuta a kan waya kaga dole ne in amfani da mataimakin murya na wanda zai taimaka min a cikin waya na in tura ma mutane sako inda nake so.

Ah sosai makam, anyi, ah muna buga rubutu da sauri. Ai kowa ma ya kamata ace ya iya rubuta, wani abu da sauri, ya iya rubutu da sauri. Saboda abun da za ka yi dole ne ka hanzarta, dole ne ka yi sauri ka yi abubuwan nan. Duk abun da za ka yi, ka dinga sauri a kai. Rubutu ai shi dole ne ma ka yi da sauri.

A halili ana samun horo a wurin aiki. Ai shi wajen aiki ma ai wajen horo ne. Ko wane lokaci in ka zo latti ama horo in baka biya abin da ya kamata ka biya ba ama horo. Ita horo ko wane lokaci ana yin ta. Ai ba a duba ma fuska ma.

A sosai muna kunna tashoshin bature muka kunna maji labaran duniya a wajansu, majiya akeyin abubuwa ta faninsu ta bangarensu, majiya akeyi menene duniya ke cewa ta fanninsu. Dole ne mamu kunna muji.

Ai irin burodi da nake so burodi mai laushi, mai kuma gamsarwa, burodi mai inganci Burodi in ka ci shi ka ji kaman kana cin madara. Burodi mai laushi sosai, burodi mai lafiya, burodi kuma na aran na ranan In aka yi burodi yanzu-yanzun nan da zafin shi, akawo min in ci. Na fi son irin burodin nan.

Ai ita kayan ɗaki sai ta kama. Irin kayan ɗakin da nake so dai ba masu tsada ba amma dai wanda dai eh in ka shiga ɗaki zaka gani cewa eh an zuba kaya anan kokuma nan dai eh iya gwargwado dai an yi koƙari. An zuba kaya dai masu dama dama ba dai lalle sai sun yi wani tsada ba. Irin kayan ɗakin da nike so ke nan ni bana son wani irin kaya ka zo ka ga kaya ta ko'ina.

Sosai maƙam muna waƙa cikin zuciya. Waƙar dimunsun, eh tana gamsarwa kuma waƙar tafahinta ce. Haka dole ne a yi ta cikin zuciya. Waƙa masu inganci, waƙa na mu zamman, waƙa na gari. Dole ne ka yi ta cikin zuciyarka sosai maƙam.

A ita ka'idojin aiki ai dole ne ma ka bi ta. Hakika ne ka bi ka'idojin aiki. In ba ka bi su ba kuma sai a ma horo. Abin da ke jawo horo ke nan. In ka bi ka'ida, ka ga ba wanda zai ma horo. Amma dole ne ka bi ka'ida. Ina bin ka'idoji kuwa. Ka'idoji dole ne. Ya zama, ya zama musamman dole ne ka bi ka'idoji.

Aha, miyan da na fi so kaka aka ka ba ni miyan agushi ko kuma ka ba ni miyan ganye, vegetable kuma ka ba ni shi. Hai ka gama aiki. Aiki ya ƙare. Yanzun nan kam za mu buga ma capacity. Mutum ne kuma ka ga ikon Allah. Ai ita miya, miya haqiqa ce. Yanzun nan za mu shanye ta. Miyar agushi da miyan ganye.